Na je kansuwa ɗin na siya abun ɗin ina yin sanaa dashi na siya, eh, eh, wake na siya, eh, abun nan ɗin na kaya miya na siya nama. Wotara na mun kama na siya habu mun miya, mun je awu je zeni mun siya tampa mun siya komai de komai abun de zemu yii ampa da shi agida abun de muke isa na adashi mun je mun siya.